Eh, wani zubin na kan yi karatu kafin in kwanta. Musamman karatun da na san zai kare ni da ilimi.

Eh ina kallon taurari da daddare idan na fito lokacin da suke haskawa saboda su taurari abun sha'awa ne kuma suna da kyan kallo.

Muna da madubi kala biyu, akwai madubi na katako wato irin wanda ake yi da loka irin na mata sannan kuma akwai madubi na hannu.

Ina kiyaye kalma sirri ne musamman wato kalmar da aka gaya mun wato in yi ta a sarance kada in faɗa wa kowa.

Ina yin wasu abubuwa ne masu muhimmanci kullum da yamma kafin in kwanta, wato akan gado.

Irin yanayin ɗakin dana fi so nafi son ɗakin da akwai bayi da kicin a ciki. Zaka yi komai da naka a ciki a cikin sirri musamman idan aƙwai kicin. Babu wanda ya san sirrinka.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya musamman idan na yi wani cinikayya tsakanina da wani nakan tura mai kuɗi ta waya.

Wannan kalma da aka gina ta jimla ba ta da ma'ana a Hausar Kano da Jigawa.

A kayan marmarin dana fiso, nafi son wato apple da pineapple da kuma abarba da ayaba saboda su waɗannan kayan marmari ne waɗanda suke gina jikin ɗan adam.

Wannan kalma da aka gina ta da wannan jimla fikicin babu ita a Hausar Kano ko Jigawa. Wannan Hausan ba cikakkiyar Hausa ba ne.

Muryana tana tsaka-tsaki ne, ina yi da ƙarfi kuma ina yi a hankali, amma ya danganta da irin yanayin yadda maganan ta zo mun.

Ina cin abinci ne a wurin da ma'aikata suke yin, suke cin abincinsu. Akwai wurin cin abinci na ma'aikata na musamman.

Hannun da na fi amfani da shi, na fi amfani da hannun dama saboda shi hannun dama wato hannu ne wanda ya fi ƙarko kuma ya fi ƙarfi.

Ni na fi son yanayin farin ciki. Ina son in ga ina cikin yanayin farin ciki a ko da yaushe saboda yanayi ne wanda yake mun daɗi sosai kuwa.

Wannan jimla da aka gina ta ba ta ba da ma'ana ba sosai saboda kayan ciye-ciye ne ya kamata a faɗa amma wannan kalma ta "cici" baya cikin Hausa na arewan Kano ko Jigawa.

Yanzu ba a biyan kuɗin wuta na lantarki, sai dai akwai abun da ake ce ma prepaid meter wanda ake cajin ta kuma ake sa mata kuɗi sannan kafin wutan lantarki ya aiki.

Ina magance koke-koke ne a dukkan lokacin da aka kawo mun wato ƙorafe-ƙorafe nakan magance wa ne iyaka inda naga zan iya idan bai fi ƙarfina ba.

Wannan kalma da take cikin wannan jimla kakkafa ba ta da asali a cikin Hausar Kano da Jigawa saboda ba ta ba da ma'ana ba sosai.

Unguwar mu unguwa ce wacce ta tara wato mutane iri iri, akwai yan makaranta, akwai yan kasuwa sannan kuma akwai ɗaliban ilimi.

Ina neman izinin hutu ne a dukkan ƙarshen shekara a lokacin musamman idan lokacin da yara suka dawo hutu daga makaranta a lokacin nake neman izinin hutu na shekara.

Wannan jimla da aka gina ta ana nufin me na ke yi don kare aiki. Nakan kare aiki ne a dukkan lokacin da na ga wani abun da zai lalata wato mun aiki ya wato kada aikin ya zama bai da inganci.

Ina cimma manufar tallace-tallace musamman wato tallace-tallacen da na san wato idan na yi shi zai, akwai farin jini a cikin shi.

Ina jure ma zafi ne ta yanayin wato na kan sa kaya marasa nauyi. Sannan idan ina gida na kan buɗe fanka ko AC ko kuma in buɗe tagogin gida.